Eh gidan mu dai muna da madubi kaman guda biyar, kaman guda biyar sabida ɗakunan da suke amfani da shi ba wai yawa suke ba. To eh a ɗakin mata ne duka yawanci ma, sai guda ɗaya ɗakin baba na, sai ni ma ina da guda ɗaya ƙarami amma ba wai babba ba.

Eh to, a kowane karshen mako ai, eh, shirye-shirye dai kamar yadda muka saba. Kawai ba wani shirye-shirye, kawai koyaushe dai kawai kana shi shirye yanda dai abubuwan ka za su ci gaba gudana kafin wani makon ya juyo. Amma ba wani shirye-shirye bane da ya wuce kawai na kasuwa.

Eh, to cin abincin rana na yana kamawa ni sabida duzu waje sau da yawa, lokuta sau da yawa bana cin abincin safe da wuri. To, wani lokaci ya kamata ace bayan sallah azahar kaman karfe ɗaya da rabi ka ci abincin rana. To, wani lokaci har biyu da rabi, har biyu, wani lokaci ma ba ma na cin abincin rana, sai kuma da yamma. Zan haɗa kawai in har bana jin yunwa.

Eh kullum ina jin kukan zakara saboda ma ina ma da kajin. Toh akwai zakarun da suke biyo kaji na gida, ko ɗazu akwai wanda na zo zan siya ma zakara. Ina ajiye shi ya fara kuka tun da sassafe. Koda yaushe kukansu ma yana tashi na da sassafe.

Eh, abincin mu mu da yake gidan mu da mutane da yawa to wasu ma maƙwabta ne suke shigowa kuma wasu baƙi ne. Gidan mu daman na jama'a ne saboda mutane da yawa suna mutum kamar sittin na cin abinci kullum a gidan mu. To muna da mutane da yawa muna basu abinci kullum muke raba musu abinci.

A'a kuma wannan fada ban iya iyo ba, ban iya ba kwata kwata saboda na yi ɓokari in koyi ruwa. Na kasa, to ni dai yanzu dai ban iya iyo ba. Gaskiya ka in yi karya, zan dai iya shiga in tsaya in bai wuce mun kirji ba amma in ya wuce ba na shiga.

To, amsan nan tafiya ne ko tafa? Indai tafiya ne, yadda dai kowa tafiya dai a hankali ba sauri ba, ba kuma gudu ba. Tafiya dai haka a natse, irin da yadda mutane masu hankali suke yi.

Akwai lokacin da wani riba da muka samu riba, lokacin ban taɓa sani ba, ya na zuwa banda kuɗi muka samu riba mai ɗan yawa. To kuma da yake ba ni kaɗai bane muka raba kuma kowa ya ji daɗin shi lokacin.

Ina iya wa, sosai ma ina iya wa. Musamman na ji ina so sai na, na kan koya. Ni kaɗai ina zaune sai rinƙayi kawai lokacin da nake jin nishaɗi. Amma na iya, ina ƙoƙarin yi.

Ana kiran sallar asuba kamar ƙarfe kafin a fara kiran sallah. Wajajen da yayi kiran asalatu huɗu saura yawanci na ke farkawa. Ƙarfe huɗu saura na ke farkawa, na ke tashi daga bacci kullum.

Wani lokaci, eh, kayan marmari, eh, wani lokaci kuma, am, kayan amfani kamar kayan sawa, takalma, su riguna to amma dai wani lokaci amma fi sayen abin da ake ci, sai a kawo gida.

Bayarwa ai baya raguwa. Ko da yaushe kawai bayarwa ake yi shi yasa to ba zai ragu ba. In kuma an rage wanda za a yi, iya ci ne gobe sai a yi dumameb sai a ci. Ba za a zubar ba. Ba a zubar da abinci ba amma yawanci ma cinyewa ake kowa da nashi.

Lokacin aiki daban, kuma al'amura na rayuwa daban. Ko wanne akwai lokacin shi, kuma ba wanda yake shiga wajen wani. Akwai lokaci in an tashi aiki, sai kuma a je kuma a yi al'amuran da suka shafi rayuwa kuma daban na jin daɗi.

A'a, ba na yi. Ba na yi kwata kwata sabida ai ba zan yi ba. Ba na yin wannan abu. Mm, sabida bai da amfani, rike riga aljihu kuma. A'a, ba na yi sai dai a jaka.

Ai duk abinci kawai daɗin shi kawai aji yana da sanyi, yana da zafi ba sanyi ba. Bana son miya mai sanyi, na fi son mai zafi. Abincin ma duka kwata-kwata na fi son in ji yana da zafi ko ɗumi. In ba haka ba ai ba zai taɓa mana daɗin ci ba in har zaka ci ne.

Sosai ma, ni ma abocin shi ne. Ai ba za ka taɓa zama da ni ba, ba ka dariyan ba ma. Gara kawai inba ka, don in muna fira ya fi daɗi ai ta yi. Ana barkwancin ana dariya, ya fi daɗi ai sai ka ga kunsaba da mutum.

Na fi hawan matakala sabida lift in ba ko ina ai muke da shi ba to na fi sabawa ma da matakala. Lift dai yafi daɗi sabida jikinka ba zai sha wahala ba amma in be za ka yi motsa jiki ne to ai gara kawai kai ta hawa matakala domin nisan shika wu ka sauka yafi kyau.

In naga ma-masu siya da siyarwa a lokacin da sukayi yawa kuma ya kasance kowa ya siya abun amfani, yana farin ciki yana cewa ai abun ku yana da kyau. To haka yana kawo mana kwarin gwiwa mu cigaba da rike gaskiya mu da amana mu akan abokan siya da siyarwar mu.

Eh, saboda ni bana son ma jin zafi kwata-kwata to sai in buɗe taga. Eh in ba taga ai ɗakin ba zai zauna ba, musamman lokacin zafi ne. Lokacin sanyi dai ana rufewa amma lokacin zafi a buɗe ne ko da yaushe.

A'a sosai, akwai daɗi sosai. Ai in ka zauna ma ba za ka tashi ba. Akwai daɗi saboda suna da laushi, suna da, suna da kuma kyau a ido. To duk lokacin da ka zauna za ka ji kaman kar ka tashi kaman ka yi bacci.

Eh ina iya yi. Ina iya yi. Daddade ba aiki na bane amma ni ina iya yi. Yana da kyau a yi haka. Indai ana buƙata ina iya bayar da rahoton sosai.

Wanka da safe, amma lokacin zafi safe da dare ne amma da safe ne kaman ƙarfe goma, goma da rabi. Wani lokaci kuma in futan ya zama lallai da wuri ƙarfe tara ma wani lokaci har takwas ana yi amma dai kullum da safe ne zafi.